Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Yafi sauƙi ka biya kuɗi ta waya, da ka je ka nema takardar kuɗi ko fefa na kuɗi kace zaka biya. Biyan kuɗi ta waya yafi sauƙi kuma yafi sauri.

Kana shan magani a kullum? Eh, ina shan magani a kullum amma ya danganta abubuwan da yake damuna a lokacin. Amma yawancin lokaci ina shan magani a kullum.

Yaya kake zubar da shara? Nakan zubar da shara, a gwangwanin shara. Bayan ka zubar da shi sai ka kai shi wurin da ake tara shara, sai ka ƙone shi ka sa wuta ka ƙone shi. Bayan ka ƙone shi, in ya taru masu mota zasu zo su kwashe.

Kana son daukar hotuna? Ina son daukar hotuna? Eh a cikin wayana domin sada zumunci domin tuna da baya. Ina son daukar hotuna, eh, a cikin wayana domin sada zumunci, domin tuna da baya. Yana da kyau ka ɗauki hotuna na abokanai a wurin aiki ko a wurin sada zumunci. Yana da kyau ka ɗauke waya na mutane da na iyaye ka ɗauke hotunansu.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki, kana rubuta kashe kuɗin aiki, dole ka rubuta kashe kuɗin aiki. In baka rubuta ba zaka iya zo ka wuce inda bai kamata ba. Sabili da haka eh, dole ka rubuta kashe kuɗin aiki kowane lokaci.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Gina dangantaka ta kasuwanci ya zama dole ne ta wuraren magana da kwastomomin ka domin ka fahimci abin da suke so, ka fahimci wane fannin kasuwanci ne za ka gyara, wane fannin kasuwanci ne kuma zaka bari domin samu ko kuma gyara jari.

Wane irin yanayi kake fi so? To, wannan tambayar yanayi da mutum ya fi so da zai sami kanshi yanayi ne da zai samu komai a cikin sauƙi, da yanayi da mutum zai sami kanshi a cikin kwanciyan hankali, yanayi da mutum zai sami kanshi a cikin soyayya mutane, yanayi da mutum zai sami kanshi a cikin murna da biyan bukata.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana shuka tsire-tsire a gida? A'a, ba na shuka tsire-tsire a gida. Kwata-kwata ba na taɓa shuka ba, kuma ba na tunani nan gaba ma da cewa zan shuka. Sabili da haka, a'a.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, yawanci lokaci ta wurin waƙa zaka iya amfani da shi. Amma kamar wannan app ɗinnan, da nike amfani da shi yanzun. Bana yi amfani da shi amma yana da ƙyau domin ka gyara murya.

Kana cin salati? A'a, ba na cin salati kwata-kwata. Wanda yake cin salati yawancin lokaci musulmai ne suke cin salati, ba kowa ba ne. Sabili da haka amsa na a wannan tambayan ka, a'a ne, ba na cin salati.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Yawancin lokaci kuɗin da ake biyan ka in yana da ɗan yawa zai baka ƙwarin gwiwa. Akwai aiki kuma da zaka iya yi kullum in ka je aiki zaka iya samun naira ɗaya ko naira biyu kamin ka tashi wanan ma zai baka kwarin gwiwa.

Kana son bude taga a daki? Eh, ina son bude taga a daki sosai. Sabili da ka samu iska ya shiga dakinka ka samu ka huta kuma dakinka bacin iska ya shiga, zaka gan ko akwai wani wari zaka gan ya riga ya fita.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? So takwas zuwa sau goma sha uku za ni karɓa kira a wurin aiki kullum.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin daɗi sosai, ina jin murna sosai. Ina ji da farin ciki sosai ranar biyan albashi, domin kuɗi zai shiga hannuna sosai.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Na kan yi amfani da wayana in kalla fim yawancin lokaci. Ba tare da na ɓata ma kaina lokaci ba domin da ma ba ma samun wutan.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR ta wurin amfani da waya na. Akwai app ɗin da ake kira QR da viewer za ka iya amfani da shi ka duba QR code ya gaya maka ko lambobin da suke wurin.

Kana kunna tsaron baturi? Eh wani lokaci nakan kunna tsaron baturi wani lokaci ba na kunna wa ya danganta in akwai kuɗi, in babu kuɗi kuma dole ka haƙura ka nima wata dabara da zaka yi ka biya wa kan ka buƙata.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana yawancin lokaci har ya kai so awa goma sha ɗaya zuwa awa goma sha biyu nake amfani da wayana a kullum. In na tashi da safe, ina amfani da wayana zuwa da rana. Sai dai in na samu wani aiki acikin ofishi da nake yi shine nake ajiye wayana a gefe sannan in ci gaba da wannan aikin nan kafin in ɗauka wayana in na ƙare aikin.

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh ina son barkono mai yaji sosai domin yana da daɗi a cikin abinci. Ba cin haka nan kuma yana ba ma abinci sinadari mai kyau da za ka ci abinci mai kyau ba tare da sai ka nema wani abba. Barkono na da kyau a cikin abinci amma ba shi da amfani a jiki.

Tambaya wai kana siyan kaya a yanar gizo watan ma'ana intanet kenan? Eh ina siya kaya a yanar gizo. Akwai yanar gizo kaman su Alibaba akwai su yanar gizo wanda ana kira dashi su amazon akwai su ibel akwai su jiji akwai da sauran su da yawa. Zaka iya siyan waya, zaka iya siya takalmi, zaka iya siya abubuwa da yawa da kake buƙata. Tum ma da ga ƙasan waje har su kawo maka zuwa anan Najeriya, zasu iya zuwa maka da kayan duk inda kake a duniya. So ina siyan kaya a yanar gizo kuma yana da sauki yana da araha sosai.

Tambaya ne wai kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa, watan shi ake nufi da turanci cewa garlic ba? Shine tafarnuwa. Yana da kyau a jiki. Yana da abubuwa da yawa da suna kashe sinadari wanda yake mutun ya kan same shin ta inda bai kamata ba yana da kyau a jiki. Mai hawan jini ma na iya ci yakan saukar da hawan jini. Tafarnuwa yana da kyau sosai matuka.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya sosai. Yakan taimaka wurin lokacin da in kasa, zaka gane da cewa zaka ji wuyanka babu matsala, babu komai wuyanka yana nan tsabtsab, babu wani takura, babu wani damuwa. Sabili da haka ina amfani da shi sosai.

Wacce biki na fi so? Tambaya ko? To na fi son bikin Kirsimeti kuma ina son bikin Ista, ina son bikin New Year. So biki na farko da na fi so ina son bikin Kirsimeti da bikin Ista sosai. Wannan bikin nan shine ya sa har yau mutum zai iya kwanta ya san cewa eh gobe ko bai tashi ba akwai inda za shi, gida mai daraja, gida mai alheri. Ya san cewa eh Ubangiji na nan yana jiran shi kuma zai ba shi mahuta daga wahalolin duniyan nan. Sabili da haka biki da yake faranta man rai bikin Kirsimeti ne da bikin Ista su ni ke so sosai a cikin duka bukkunan.

Menene burin ku a aikin? Burin kowa ya ci gaba ne a rayuwa. Burin kowa ya samu ci gaba, ya samu matakala. Burin kowa ya samu Allah ya albarkace shi. Burin kowa ne ya samu abin da yake bukata a duniyan nan. Ma Allah ya hore mashi abun biyan bukata. Burin kowa ne ya ci gaba a rayuwa. Burin kowa ne kuma Ubangiji ya dinga buɗe ma kowa hanyar samu abin biyan bukata da kuma zai taimaki mutane.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar Lahadi ne na ce. Ita ne nafi so a cikin mako. Wannan ranar ta Lahadi, in non ita ne rana da za ka je ka je ka yi wa ubangijinka sujada. Ita ne rana da za ka je ka bauta wa Ubangiji duk abin da yake damunka. Za ka dawo simsim lafiya lau ba tare da wani abu ba. So rana ne mafi tsarki da za ka je ka dawo kuma ka huta.

Kana yin addu'a kullum. Ehh tabbas ina yin addu'a kullun. Wannan amsan shine eh, ina yin addu'a kullum. Ina yin addu'a da safe, ina yin addu'a da yama kafin in kwanta. Amma wani lokaci bukata ta taso, zaka iya yin addu'a duk lokacin da ka ga dama. Domin maganar Allah ya ce a yi addu'a ko wani lokaci ba tare da fasawa ba. So wannan shine yana da kyau sosai ka yi ringa addu'a kullum a kowane lokaci.

A'a, ba na iya yin iyo sabili da, nayi-nayi in koya, na kasa yi. In lokacin da na tashi kuma zan koya, na sa rai na zan koyi yin iyo, sai in tarar cewa wani abu ya ɗauke hankali na. Sabili da haka ban samu lokaci na koyi yin iyo ba, har yanzun, har matuƙar yanzu.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai domin ruwan 'ya'yan itace yana da kyau. Akwai sinadarai sosai a cikin ya'yan itace da tana gyara jiki, tana gyara fata kuma takan tabbatar da cewa ta koran maka da kishi. In kana jin kishi, indai ruwan ya'yan itace ne ka samo, zaka tabbata ka gan cewa eh ka sha ruwan nan kuma ruwan nan ya biya maka bukata sosai.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Ina isa ofis da safe, abin da nake yi da farko shine nakan yi addu'a. Bayan nayi addu'a, sai in gaida kowa. Bacin na gaida kowa da mutunci sannan in duba. A cikin fayil ina menene ya kamata in yi, in fara yi da safe. Na farko nakan yi addu'a, na biyu nakan gaida mutane, abokanaina na aiki nakan gaida su sosai. Bayan na gaida su, kamun in fara aiki.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ta, na tashi tafiya zuwa wurare, naka hau babur ko abin da ake kira mashin, in je wuri. Amma in ban da kuɗin mashin, nakan taka a hankali, hankali in taka, in je inda zani. Amma dai in wurin na da nisa akwai mota, zaka iya biya kuɗin mota kaje inda zaka je. Amma in wurin babu nisa ko kuma inda zaka iya takawa da ƙafa ne kaje wuraren nan zaka tarar in bakayi latti ba, zaka iya takawa a hankali a hankali amma in kayi latti wuraren nan in baka samu babur ba dole ka taka da wuri-wuri kaje.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth kullum domin yin amfani da shi. Tun ba a ofis ba, in kana na cike ofishi akwai aikin da kake yi da ba zai baka lokaci ba ka ɗauke wayanka ko kuma in kana tuƙi a mota kana bukatan Bluetooth domin ka ansa waya ko kuma ka ansa kira ko kuma ka kira wani.

Eh akwai horo a wurin aiki ai. Akwai horo inde akwai duk inda akwai doka. Duk wurin aiki da akwai doka, in ka ƙetare doka dole za su samu horo. In babu doka ka gan babu horo ko ba haka ba. Sabili da haka akwai horo a wurin aiki sabili da an sa doka.

Sau nawa nake wanke tufafi? Ko wane lokaci. Dun lokacin da kasa tufafi in yayi datti ai dole ka wanke. Maddin kasa tufafi ai dole tufafin zai datti. Kuma in tufafin yayi datti ai dole ka wanke shi. To zaka iya wanke tufafi guda ɗaya da kake sawa sati. Kaman unifom zaka iya wanke shi sau uku a sati kagani.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ta wurin magana, ta wurin wasika, ta wurin WhatsApp da sauransu. Domin in kana wurin aiki, dole ka sadarwa da mutanenka a wurin aiki. In baka sadarwa da su ba, baka sadarwa da su, ya za ka yi ka ba su wannan saƙo da ya kamata ka ba su? Saduwa a wurin aiki wannan tabbas ne kuma wannan ya zama dole ne.

Wane kayan marmari kake fi so? A cikin kayan marmari nafi son su abubuwa kamar lemu ayaba gwanda da abubuwa da yawa de wanda za ka cire daga itace kamar su mangwaro za ka iya sha yauwa. Waɗannan suna da kyau domin suna gyara jiki. Amma abubuwan da Bature nayin su kamar irin su soft drink abinda ake kira da soft drink bana shan wadan can.

Tabbas ina mike jiki da safe. Safe in ka tashi, dole ne ka mike jikinka. In ba ka mike jikinka ba, kana iya samun illa ko kuma ka ji wa kanka ciwo. Wannan likitoci sun nuna da cewa, mike jiki da safe yana da kyau. Wannan motsin nan yana sa jini a cikin jikin mutum ya bi gurare gabobi da yawa, sannan ya shiga cikin zuciyarka, ya dawo. Domin ka samun ƙarfi, ka gudanar da ayyukanka. Yanda ya kamata.

Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Kai kayan ciye ciye da nafi so Wallahi tallahi, na fi son kaya kaman kwai, na fi son nama, na fi son naman kaza. A cikin namomi gaba ki ɗaya ma da zanyi ciye-ciye da na fi so, na fi so naman kifi. Yauwa ka ga in ka samu kifi soyayye, ga kwai a gefe, ga madara sosai a gefe. Yauwa ka ga wannan ka gyara zama, ka ci bayan ka ci sai bacci wallahi.

Kana duban kalanda kullum? Tabbas ina duba kalanda kullum domin ka san kwanan wata. In baka duba kalanda kullum ba ya, ba za ka san kwanan wata ba. Amma dai kalandan ba sai kalandan da aka sa bango ba. Zai iya zama na ma kalanda wanda tana a wayan ka ne. Muddin dai dole ka duba kalanda.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ta wurin ba su shawara, ta wurin magana da su. Kuma in za ka jagoranci mutane, kana bukata ka jagorance su kuma su yarda da kai. To, duk abin da za ka ce musu su yi, ka tabbatar kai ne na farko da ka fara yi. Amma in ka ce ma mutum cewa yayi abu, kai kuma ba ka taɓa yi ba, ka gan ka jagoranci mutum wannan zai yi wuya. Domin shi zai gan ka man ba ka san wuyan abun da kake cewa shi yayi ba. Mutane, jagoranta mutane yana da wuya sosai, mafi matuka sosai. Sabili da haka, dole za ka jagoranci mutane ta wurin yi da kanka, domin ka nuna musu ga inda ake yi. To, wannan ne zai sa mutanen su yarda da kai. Kuma wannan ne zai sa mutane duk lokacin da ka ce su yi kaza, za su iya yi domin sun gani daga wurin ka, ka yi. Sabili da haka, duk lokacin da ka ce musu su yi abu, su ma ma za su yi ba tare da sun dinga yi maka tambayoyi ba.

Kana rufe baki lokacin hamma, eh rufe baki lokacin hamma yanada kyau ai domin in baka rufe baki ba, kuɗa zai iya shiga maka baki. In kuma baka rufe baki ba, kana kusa da wani da bai kamata ba. Ka san wani lokaci bakin mutum a kulle yake? Wani lokaci za ka taracewa baki ya fara wari. Sabili da haka dole ka rufe bakinka domin kar ka dame mutane da warin baki. Bacin hakanan kuma dole ka kulle bakinka domin kar kuda kokuma kura ya shiga maka baki.

Kana iya ɗaure kuli? Tabbas, si inda in ɗaura kuli ne sai dai a zo a koya awuri na. Na ɗaura kuli sosai ba na wasa ba. Kai daurin kuli ma ba sai ka biya niba ko kyauta ka kirani in zo in tau, ma ke ka iya ɗaura kuli. Zan nuna maka ya ake ɗaura kuli ba ma tare da sai ka biya ni komai ba.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Kai tufafin siliki yafi, Wallahi tufafin siliki yafi na auduga sosai. Domin tufafin siliki yana da laushi bala'in laushi sosai da a tare da fatan mutun. Inka duba yawancin kayan da za ka sa ka yi bacci dashi ana amfani da siliki ne. Ba cin haka nan kuma yawancin abun da ake rufewa a gado dashi da dare kafin ka yi bacci kaman su bargo ro ka wanda aka yi amfani da siliki dashi aka yi. In ka duba ko farashin shi a kasuwa dabam ne da saura kuma bacin yana da sada. Kasan siliki baya kama zafi da wuri, yawwa kuma du abin da ake rufe dashi baya bari zafi ya fita ko sanyi ya shiga. Sabili da haka yana da kyau.

Ina kake ajiya makullin ku? Nakan ajiye makulli na a wurin makwabcina ko makwabta. Duk wanda ka ɗauka zaka iya ajiye makullinka a wurinsu ko kuma zaka iya buɗe gefen taga ka ajiye makulli a wurin in ka dawo kai kaɗai ka sani ko kuma zaka iya ɗaga dutse ko bokiti a gefen kofa ka ajiye makullin ka a karkashi sannan ka dawo ka ɗauka amma sai ka tabbatar kai kaɗai ka sani.

Yaya nake yanka shawara a aiki? Shawara a aiki ai ba mutum ɗaya yake yankewa ba. Akwai abokan aikin ka ko daga sama ko daga ƙasa. Wani lokaci indai abin da yake buƙatan shawara ne, za ka iya nema shawara a wurin abokin aiki. Za ka iya nema shawara kuma a wurin wayanda suke maka aiki ko kuma za ka iya nema shawara daga wurin wayanda ake kiransu professionals a turanci kenan domin su gudanar dakai su baka shawara mai kyau.

Sau nawa kake kallon madubi? Nakan kalli madubi so daya ko so biyu a rana. Yawan cin lokaci sau biyu a rana. Da safe in ka yi wanka, da yamma kuma in ka yi wanka kafin ka yi bacci sai ka kalli madubi. Idan akwai wani gyaran da zakai seka gyara. Da safe kuma in ka yi wanka kamin ka fita ka je wurin aiki, ai za ka dube kanka a madubi bayan kana goge kanka. Dole ka dube kanka a madubi da safe da kuma da yamma.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To a wurin aiki ai akwai wurin da ake sayar da abinci a gefen hanya ko a gefen titi. Zaka iya je gurin ka samu abinci da ɗan dubu biyun ka ko da dubu ɗaya da ɗari biyar. Zaka iya je kaje ka siya abinci a gefen titi kaci ba tare da ka takurawa wani ba.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To, aiki da rayuwa, ai dole a daidaita aiki da rayuwa sosai. Domin lokacin aiki lokacin aiki ne, lokacin rayuwa kuma lokacin rayuwa ne. Da safe in ka tashi, da safe ka san ba lokacin rayuwa ba ne, lokacin da za ka je aiki ne. Sai ka yi wanka, ka je aikin ka. In kana tashi kaman karfe hudu ne, ka tashi ka dawo, ka gan zaka iya hutawa. Bayan ka huta sai ka so ka fita, ka ɗan je yawon ka, ka ɗan ci rayuwan ka kafin ka dawo kuma ka ci gaba da barci. Washe gari ka tashi ka koma wurin aiki kuma.

Wane irin jaka kake kai? Jaka na hannu nake amfani da shi. Inde zani aikin ofishine, amma de in zan iya fita da nasan zan iya tafiya ko kuma akwai kayayyaki dayawa daya kamata in dauka to jakan baya nake iya daukawa amma a duka jakuna nafison jakan baya. Jakan baya yana da daɗin ɗaukawa domin zaka iya riƙe shi a hannu kuma zaka iya saka shi a baya in yayi maka nauyi.

Kana ajiye kwafin bayanin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayani. Yana da kyau sosai. Domin in akwai matsala nan gaba, za a iya zuwa, a duba kwafin da ka ajje. Bayan in an duba kwafi da ka aje, wannan kwafin shi ne za a iya san cewa ga abubuwan da ka rubuta, ga abin da kuma ya kunshi lokacin da aka samu matsalar, ko kuma lokacin da ga bayanin da take kunshi a ciki. Mai gaskiya kuma yana da gaskiya.

Eh ina shan madara sosai. Ina son shan madara. Madara na da kyau, madara na gyara jiki, madara na gyara kashi, madara na sa yan kankananan yara ko jarirai su yi girma sosai. Madara kuma yana gyara ƙwaƙwalwa na yaro yasa yaro yayi ilmi sosai.

Yaya sa hannu naku yake? Mukan sa hannu ta wurin amfani da biro ko kuma alƙalami. Akwai alƙalami a wurin aiki da muke amfani da shi mu sa hannu. Kuma wannan alƙalami ba kowane kala ba ne. Ya kamata alƙalami da za ka sa, muna sa hannu da shi baƙin alƙalami ne. Ka fahimce ni? Alƙalamin baƙi ne. Babu wani sinadari, baƙin alƙalami ne muke amfani da shi mu sa hannu a sakonnai. Ba can haka nan kuma akwai wanda za ka iya sa shi a yanar gizo, shi mama. Wannan sa hannu ne shi mama.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, nakan raba ayyuka ga wasu. In an tashi gyara ko wani abu haka, dole ne ka ba ma kowa aikin da ya kamata ya yi. Dole ne kuma kowa ya san ga irin aikin da ake bukata mutum ya yi. Sabili da in ba ka raba masu aiki ba, za ka samu mutane da yawa suna aiki guda ɗaya domin aikin bai da wuya.

Rubutunka yana da kyau? Tabbas rubutuna yana da kyau a kullayomi. Na iya rubutu tun lokacin da ina nan a makarantar firamari ina yin rubutu, na koyi rubutu, bayan na koyi rubutu har na zo na je jami'a na gaba rubutuna na da kyau kuma za ka iya karanta rubutuna ba tare da matsala ba.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, nakan kunna sanarwar apps domin yakan taimaka ta wurin fannin tunashe da kai, ta wurin fannin gaya maka da cewa ka manta da abu kaza kuma yakan taimake ka ya baka fahimta wasu abubuwa. Da dama baka fahimce su ba sosai. So kunna sanarwar apps yana da kyau sosai.

Wane irin wasa kake fi so? A zahirin gaskiya ina son wasa ne wanda ze taimake ni in motsa jikina sosai kamar wasan kwallon kafa. Ina bu sha'awar shi kuma ina yin shi domin in motsa jiki sannan kuma wasa wanda nake kuma so ina son wasa da zai taimake ƙwaƙwalwa na in samu ilimi, ya sa ni tunani mai zurfi sosai.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa domin ayyuka sosai. Domin wani lokaci zaka iya mantuwa ko a wani aiki aƙwai wanda ya kamata ka kira shi ko kuma wani lokaci aƙwai inda ya kamata kaje kaga kuma kasan cewa wannan gurin nan yanada mahimmanci sosai kaje. In baka sa tunatarwa ba, kagan zaka iya manta dashi ko kuɗi ne ko wani ayyuka nema zaka iya manta dashi kuma wannan bai da ƙyau.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Nakan je kasuwa ranar Asabar yawancin lokaci domin lokacin na hutu ne. Ma nakan je kasuwa wani lokaci ran Talata. Amma ran Talata ɗinnan a kauye ne ake zuwa kasuwa ran Talata. A nan birni kusan ko wane lokaci zaka iya je kasuwa.

A wane wata aka haife ku? Ni an haife ni a watan Takwas ne. Akwai budurwa na kuma an haife ta a watan hudu ne aka haife ta. Babana kuma an haife shi a watan shida. Mama na kuma an haife ta ita ma a watan takwas. Kannina kuma auatan mu an haife ta, ita kuma a watan ɗaya.

Kana jin tsoron ƙwari? Ina fa a'a, bana jin tsoron ƙwari. Duk inda nagan kwari nakan iya wasa dashi ko kuma in kashe shi. Amma yawancin lokaci bana kashe ƙwari. Na gwammace in kama shi sannan in fita waje in je in sa shi kusa da hure in bar shi ya yi tafiyan shi.

Kana kallo inuwar ka? Eh, lokacin da muna kan kana na muna yara sosai. Mukan tafiya kaɗan sai mu dinga kallon inuwar mu. Mu gan ko yana bin mu. Wani lokaci za ka ga mun ruga da gudu domin mu gan ko za muyi gudu mu bar inuwar mu a baya. Amma wannan duk yaranta ka ne. Yanzu mun gane cewa duk in da kaje in dai akwai rana ya haska jikin ka, za ka samu inuwa a baya.

Yaya kake shirya ayyukan? Yawancin lokaci nakan rubuta ayyukan da zan yi ne a takadda. Ba cen na rubuta shi, sai in zo in bi ayyukan ɗaya bisan ɗaya ina yi. Sabili da kar an manta da guda ɗaya, domin wani lokaci hidima zai iya kama ka ka manta da wani a ciki. Kuma za ka iya taran cewa wannan da ka manta da shi, yana da muhimmanci sosai. Amma duk da haka ka ji ka manta da shi.

Me kake yi don ƙara aiki? To tabbas dai dole ne ka ƙara karatu. In ka ƙara karatu za a ƙara maka aiki. Karin karatu yana nuna cewa kana son ka ƙware, kana son ka iya aiki sosai. In ka ƙara karatu dole ne a wurin aiki za a ƙara maka matsayi kuma a ƙara maka aiki.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo. Akwai WhatsApp, zaka iya amfani da WhatsApp ka yi kiran bidiyo. Zaka iya yin amfani da X wato Twitter kenan ka yi amfani da shi ka yi kiran bidiyo, ka yi magana ta bidiyo. Sannan akwai Google da za ka iya amfani da shi shima ka yi kiran bidiyo. Akwai Zoom shima ana amfani da shi a yi kiran bidiyo.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Ah kayan ɗaki da na fi so, ina son irin kayayyaki ne da ba zai cika ɗaki ba kuma ina son sinadari kaya mai kalan tauka kaga ko ka san tauka ai? Yauwa irin kalan tauka baton ash kenan. Ina so irin su TV, da su kujeru, da su fankoki, da su kayan teburi, da su abubuwa da yawa da za ka iya sa a ɗaki.

Menene abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so sosai, madara ne na fi so sosai. Duk wani abin sha da na fi so madara ne na fi so sosai. Bayan madara ina fi son shan yogurt sosai. Bayan shan yogurt ina son shan smoothie sosai. Shi ma yana da gyara jiki sosai.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Muna amfani da tsintsiyan kwara ne. Kazan kwara, ganyen kwara. In ka yanka ganyen kwara muna kiran shi a nan Nigeria muna kiran shi tsintsiyar kwara kuma akwai tsintsiya mai laushi da muke amfani da shi. Shima yana da kyau, yana sa ɗaki ɗaki yayi tsabta.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau uku nike share ɗakina. Nakan share da safe, da rana wani lokaci da kuma da dare. Domin ɗaki ya yi tsabta. Yanzu ana lokacin ƙura ne, wani lokaci za ka iya share ɗaki ma fiye da guda uku. Za ka iya ka share har ya kai huɗu.

Kana kallon taurari da dare? Tabbas ae ina kallon taurari da dare kallon taurari da dare yana ƙyau sosai. Domin a wurin ne zaka gan halitta Allah kuma zaka gan girman Allah. Zaka san cewa a cikin halittan Allah kai ba kome bane.

Kana kwana a gado ko kasa? Ina kwana a gado a gidana, a gado nike kwana. Amma du lokacin da na yi tafiya, nakan so in kwana a kasa sabili da ban san yanayin gadon mutumin ba. Akwai wasu gadaje da suke sa ciwon baya sosai. Sabili da haka, a gida na nakan kwana a saman gado na in nayi tafiya nakan kwana a kasa.

Wanne irin takalma kake fi so? Ina son wayen nan takalma da bature yake kiransu boot. Irin su takalman ne na fi so. Takalman da zai rufe mun ƙafa har zuwa sama irin takalman da na fi so ke nan. Kuma ina so irin takalman nan domin za ka iya sa su ka je duk inda za ka je. Za ka iya sa su ka shiga da inda za ka shiga. Imma guduwa ne za ka iya yi. Kuma fada ne ya zo, za ka iya fada da takalman nan.

Menene kake son canza a wurin aiki? O, yawancin lokaci ne ina son canza yanayin gudanar da aiki yawancin lokaci. Akwai lokacin da ya kamata a bar ka kaje ka sha abinci, ya kamata a faɗa lokacin, ya kamata kuma a ringa ba ma masu koya aiki zarafi. Su ma ma suyi aiki a nuna musu inda ya kamata su yi.

Kana riqe lema lokachin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Domin ko wane lokacin ruwa zai iya sauka in kuma baka riƙe lema ba ruwa zai iya duke ka. In kuma kana da takardu ko kuma abubuwa da ba sa son ruwa ya taɓa shi, kaga ruwa zai iya ɓata maka takardu ko kuma zai iya ɓata maka kuɗi.

Wanne irin fim ne kake son kallo? Ina son kallon fim na faɗa sosai wanda ake yawan faɗa sosai. Yauwa irin su fim na nake soke nan, kallon fina-finai ko fim wanda ake faɗa sosai. In ga wanda yake da gaskiya da mara gaskiya, in ga wanda yake da gaskiya ya kwato yankin shi ko kuma yancin shi.

Yaushe kake yin wanka? Ina wanka da safe ne, wani lokaci kuma nakan yi da rana. Kaman in yi barci kuma nakan yi wanka da yamma ko kuma da dare. In yi wanka wani lokaci, in ka je aiki ka dawo ka gaji dole kayi wanka da yamma saboda ka iya barci sosai.

Wane irin ice ice cream ne kake ka fi so? Na fi son ice cream wanda ai take da sinadarin ayaba sosai. Ka san akwai ice cream da take da kamshi da kokuma sinadarin ayaba. Yauwa, irin wannan ice cream ɗin shi nike so. Akwai ice cream kuma da take da kamshin strawberry ko na mangwaro. Irin wannan ice cream ɗin ne nake so.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Nakan huta wurin aiki, hutu a wurin aiki yakan fara kullum misali karfe goma sha biyu zuwa karfe daya da rabi. Kaga in baka awa ɗaya da rabi zaka iya ɗauka a minti talatin kaje kaci abinci. Sannan ka dauki minti sittin ko kuma awa daya ka huta abun ka.

Wani irin miya ka fi so? Ina san miyan taushe kuma ina son miya da ake kira miyan stew. Na miyan tumaturi kenan. Yauwa shi wannan na da daɗi sosai. Kaɗan samu kifinka ka samu nama naka naman kaza ka saka a cikin miyan taushe ko kuma ka saka a cikin miyan tumaturi yana da daɗi. Miyan ogbono kuma da miyan kuka in ya samu nama ya ji nama sosai akwai dadi.

Wane abinci kake wane abinci yake sa ka ji daɗi? Akwai abinci da yawa da yake sa in ji daɗi. Shinkafa yana sa in ji daɗi, masa ko kuma ana kiranshi waina. Shi ma ma akwai daɗi. Sannan ina son wake sosai. Ina son wake domin wake na ƙara jini kuma shi ma ma akwai daɗi.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa kaman a ce kofi goma kullum. Wallahi Tallahi nakan sha ruwa yadda ya fi kofi goma a kullum. Domin ina son shan ruwa sosai bana wasa da shan ruwa. Ko wani lokaci na samu dama ko zarafi nakan sha ruwa.

Wane shago kake fi zuwa? Shagon da nake fi zuwa, ina zuwa shago Haski, injin Haski sai kuma ina zuwa shagon wurin da ake sayar da kayan ciye-ciye. Yau wa wannan shagon nike zuwa, injin in siyan kayan abubuwan da zan dafa, in dawo gida da shi.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ni nakan koya abubuwa sababbi ta wurin waya ne. Akwai wani inda ake koya a waya da ake kiranshi YouTube. Toh ta wuraren nan ne nakan ɗauka lokaci in nema abin da nake so in koya bayan. Na buɗe ta wurin, sai in koya abubuwan da nake so in koya.

Wanna irin nama kake fi so. Ina san naman kaza ne nafi so sosai. Sannan kuma indai kifi nanan a cikin namomi, shimama ina son kifi naman kifi sosai, da naman kaza, da naman kifi, da naman kare. Na fi so shimama da naman akuya. Naman shanu shimama na da ƙyau.

Yaya kake son zama? Ina son zama a ƙasa ne. Na zauna ƙasa, na nade kafafuwa dina, na zauna inda ya kamata. Zaman ƙasa yana da daɗi sosai. Na fi son zaman ƙasa. Wannan ne, in na zauna ko zan ci abinci ne, na zauna ba tare da tunanin zan faɗi ba. Kuma zaman ƙasa akwai daɗi sosai. Zaka iya naɗe ƙafanka ka zauna ba tare da ka takura ma wani ba.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Wayana na da rediyo. Wani lokaci nakan kunna rediyo dina, in ji labari ko labarru sosai yanda ya kamata. Akwai sabobin labari da ya kamata ka kunna waya ko kuma rediyo ka ji, za ka ji labari sosai.

Kana da katin kasuwanci? A'a, bani da katin kasuwanci. Domin katin kasuwanci yakan bambanta sosai. Kuma yawancin lokaci katin kasuwanci din ma bashi da amfani. Ko ka je ka karɓa ba shi da wani amfani za ka ɓatar da kuɗin ka ne kawai ba tare da ma ka zo ka samu abin da ka kashe ba daga baya.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net. Ina amfani da shi sosai domin yana da kyau ka zauna a cikin wannan net ɗin sauro dinnan domin ka hana cizon sauro in ba haka ba zaka shiga uku.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? So goma nike ƙidaya kamun, eh yi kayayyaki, yayaki. Yawancin lokaci yana da kyau kayi ƙidaya, domin ka san abun da ya kamata kayi. Haka kuma yana da kyau in kayi ƙidaya sosai.

Kana son ya hula sosai? Eh, sanya hula yana da ƙyau sosai domin yana ba ka mutunci kuma yana taimake ka duk lokacin da ka fita. Zaka fita da mutunci sosai a gaban jama'a kuma ba ka da matsala. Sanya hula yana da ƙyau kuma yana ba ma mutum girma kuma yana kare mutum sosai.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina yin anfani da tecno ne yanzu haka kuma ina yin anfani da infinix da sabili da yasa naji dadin anfani da wannan infinix din domin yana rike batir sosai ba ya rage caji.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafuwa na lokacin zama. Ƙetare ƙafafuwa lokacin zama yana da muhimmanci sosai. In ka ƙetare ƙafa kafin ka zauna zai baka zarifi, zai baka yanayin da zaka zauna da kyau ba tare da bayan ka ya sha wuya ba.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai. Karanta littattafai yana da kyau sosai domin zai baka ilimi. Akwai littattafai wanda za su koyar da kai sana'a, akwai littattafai wanda za su koyar da kai maganar Allah, akwai littattafai da tafanin kiwon lafiya ne wannan littattafan nan kuma kana karanta su zaka amfana sosai ta inda zaka gudanar da jikinka, kayayyukan ka ba tare da ka samu matsala ba. Akwai littattafai kuma na doka ne wanda za ka karanta shi domin ka fahimci doka na ƙasa. In baka karanta ba bazaka fahimta ko wannan ko wancan ne doka ba. In kuma baka karanta bah kaje ka karya doka bah wanda zai yadda da cewa baka sani ba domin tana nan a rubuce kai ne dai baka karanta ba. Karanta littattafai yana da kyau domin ta wurin karatu ne zaka samu ilimi ka zama abin da ya kamata ka zama. Akwai sana'o'i da yawa kuma waye na sana'o'oin suna cikin littattafai ne. Dole ne in ka karanta littattafan nan zaka san me ake magana a ciki, zaka san me ya kamata da abin da bai kamata ka yi ba.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana misalin karfe ɗaya ko karfe biyu. Bana cin abincin rana karfe goma sha biyu. Nakan gani kaman ina cikin safe ne, karfe biyu ko karfe ɗaya na rana shine ina cin abincin rana.

Wanne irin ƙasa gidan ku yake da shi? Ƙasa da gidanmu yake da shi? To ƙasa da gidanmu yana da shi ƙasa ne wanda ake ɗiba a rafi ai a yi gini da shi. Akwai ƙasa kalan tambari baki haka za ka gan shi baki baki haka. Ta sama kuma za ka iya samun shi ɗan fari fari haka. Yauwa.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki na katako ne. Akwai na katako akwai kuma na ƙarfe. Amma ya danganta yanayin ofishin. Kowa yana da nashi teburin. Akwai babba, akwai ƙarami, akwai wanda ake ajiye yanar gizo, akwai wanda ake ajiye takardu, akwai wanda kuma ake ajewa domin a yi sama mutane hannu a saman file ɗinsu.

Wane irin kiɗa kake son ji? Ina son jin kiɗan gargajiya, ina son jin kiɗan blues, ina son jin kiɗan reggae, ina son jin kiɗan makosa. Sobsai irin su kiɗa kiɗe da nake so ina ji kenan. Amma a cikin duka waƙoƙi, yanzu muna waƙan da yana ba wa Ubangiji ɗaukaka ne.

Kana sanya tabarau? Ina sa, ina sa tabarau sosai amma na kan so in sa baƙin tabarau. Baƙin tabarau na da kyau indai inda kake akwai rana sosai. Zaka sa baƙin tabarau domin ya rage maka rana. Tabarau kuma akwai tabarau kuma wanda wanda baya kallo da kyau ko baya gani da kyau ko in ka bashi abubuwa a rubuce ya riga ya fara tsufa. To akwai medicated tabarau da ake sawa shi ma ma.